Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? Aiki dai a ƙasar Hausa ko a yaren Hausa shine ainihin wato tashi na yin tashi ko nihin yin wani abu ko aiwatar da wani abu ko aikata wani abu. Ƙungiya kuma shine adadi na wasu mutane waɗanda suka taru suka haɗa kansu domin aiwatar da wani aiki tare domin cimma wani buri. Wannan itace ƙungiya. So akan haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da ƙungiya wajen yin wani aiki domin cimma wani buri na musamman. Sai a haɗu mai watakila da wani mutum ne ƙwara ɗaya wanda za a haɗu. Shi kuma ya haɗu da ƙungiya sannan su aikata aiki tare da wannan ƙungiya. To shine wannan aiki da kuma ƙungiya. Ita dai ƙungiya tana faruwa ne ko ana ƙirƙirar ƙungiya ne daga mutum ɗaya zuwa mutum biyu. Mafi ƙarancin ke nan mutum biyu. Daga mutum biyu abinda yayi mutum uku mutum huɗu mutum biyar mutum shida bakwai, takwas, tara, goma, ashirin, talatin, arba'in, hamsin, sittin, saba'in, tamanin, chisa'in, ɗari har ya zuwa abin da ya ɗari biyu, ɗari uku, ɗari huɗu har ɗari biyar har ɗari shida har zuwa ma dubu ko miliyan. Wannan shine ƙungiya. Su dai ƙungiya wani adadi ne na wasu mutane waɗanda suke haɗuwa ta hanyar yarjejeniya na wasu ayyuka domin cimma wani aiki na musamman. Ayayinda ƙungiya take da ayyuka iri iri kala kala kuma ƙungiya ita ma iri iri ce kala kala. Ƙungiya akwai ƙungiya. Ƙungiya. Akwai ƙungiya ta aikin gwamnati. Akwai ƙungiya ta ainihin wato normal mutanen gari. Akwai ƙungiya ta yanuwa haka. Akwai ƙungiya ta abokai. Akwai ƙungiya ta ƙawaye. Akwai ƙungiya ta iyaye akwai ƙungiya ta kanne. Akwai ƙungiya ta yayye. Ƙungiya dai iri iri ce. Kuma sannan kowace ƙungiya akwai abun da take akwai abun take hari zuwa gare shi. Akwai abun da take son cimma burin ta. Yana ɗaya daga cikin abun da ƙungiyoyi ake yin su domin cimma wani buri na musamman. Wannan buri kawu ya ƙunshi shin ƙaruwa ne na ainihin wato wata al'umma guda ko ƙaruwa ce ta wani ainihin wato ahali ko iyali ko ƙaruwa ce ta ainihin wato baki ɗayan gari ko baki ɗayan duniya. Wannan shine ƙungiya ata kaice yanda ake haɗa aiki ko haɗa hannu da ƙungiya shine. Kai da kake son haɗa hannu da ƙungiya ko kai da kake son yin aiki da ƙungiya, zaka tashi ka tafi izuwa wurin waɗannan mutane waɗanda suke su ne iyaye na wannan ƙungiya. Ka same su, kai musu bayani, kai musu jawabi cewa ka ga ƙungiyarsu. Ƙungiyarsu kuma ta burge ka. Kana so zakayi aiki da su ko zakayi aiki tare da su. Shikenan. Zasu amshe ka sannan su gaya maka ƙa'idoji da dokoki na wannan ƙungiya. Kai kuma zakayi saurari izuwa wannan ka'idoji da dokoki na wannan ƙungiya idan ka ji za ka iya bi, to shikenan. Sai ka zama ɗaya daga cikin mabiya na wannan ƙungiya. Sannan ƙungiya bayan wancan kasuwa da tayi iri iri. Kuma sannan ita kan takaran ƙungiyar a cikinta. Mutanen da ke cikinta sun kasu zuwa kashi kashi kuma iri iri. Da ga farko akwai manya. Wato masu zartar da al'amura kenan. Na biyu akwai masu shiryawa. Na uku sannan kuma akwai mabiya. Waɗannan mabiya su ne suke ainihin wato zaune a cikin wannan ƙungiya. Su kuma waɗannan masu shiryawa suke masu shirya ayyukanta zai yi gaba a cikin ƙungiya. Su kuma wa an nan manya. Su ne manya waɗanda za su ainihin wato gabatar da wannan aiki. Wannan aiki ba wai mutum ɗaya bane yake zaunawa ya yi wannan aiki. A'a. Mutane ne za su zauna su tsara su shirya sannan a gaya wa waɗannan mutane wannan aiki. Sannan idan suka ji wannan aiki yayi daidai da ra'ayinsu, sai su yadda su amsa ainihin wato su zartar da wannan aiki. To wannan shine aikin ƙungiya. Ƙungiya. Sannan akwai ƙungiya ta Hausawa, akwai ƙungiya ta Fulani, akwai ƙungiyar turawa, akwai ƙungiya ta gwarawa. Ƙungiya dai kam abune mai matuƙar muhimmanci wanda yake yin taimako sosai a cikin rayuwa ta ainihin wato yau da gobe. Ko.

Kana ci da cokali ko hannu. Cokali wani masarrafi ne ko wani abu ne wanda Hausawa suke amfani da shi yayin cin abinci. Amma dadan hannu kenan wanda hannu zai yi amfani da shi ya ɗebo abincin da kai ma baki sannan ya ci. Hannu kuma shi ke cin abinci. Cokali dai kinaya ne akan hannu wanda bai son yayi amfani da hannu sai yayi amfani da cokali. Sannan cokali wani abu ne wanda ake yin amfani da abubuwa mabanbanta yayin ƙirƙirar shi ko kuma yayin ainihin wato samar da shi. Cokali ya kasu kashi-kashi ko ya bambanta kala kala. Akwai cokali na ƙarfe, akwai cokali na roba. Dukansu ana yin amfani da su ne yayin cin abinci. Sannan akan yi amfani da su wajen wasu aikace-aikace a gida ko kuma aikace-aikace ainihin wato a cikin ainihin wato ɗakin dafa abinci kamar juya waina. Akan yi amfani da shi wajen juya waina yayinda ake yin waina. Akan yi amfani da shi wajen motsa abinci yayinda ake dafa abinci. Akan yi amfani da shi wajen juya wasu kala-kala su alalan lagyera su kalallaɓa su waina ainihin wato wajen juyawa. Kuma sannan akan yi amfani da cokali wajen cin abinci. Akan yi amfani da cokali wajen ainihin wato, ah, yin gwaji na magani. Ah, akan yi amfani da shi wajen banbancewa. Banbanci na cokalin roba da cokalin ƙarfe sun sha banban. Cokalin ƙarfe dai kam ana samo shi ne daga ƙarfe. Wani ainihin wato kamfani yake yin amfani da ƙarfe yake lanƙwasa shi yake sarrafa shi yake mai da shi cokali. Haka nan kuma akwai cokalin roba wanda ake amfani da shi ko wajen cin abinci wanda ake ci mafi yawanci galibi ƙarami ne wanda za ka samu akan sanya shi a lokacin cin abinci na lokaci ƙwara ɗaya ko lokacin tafi daga gidanka. Wannan abu na lokacin tafi da gidanka ko na tafiya baki ɗaya cokalin roba aka fi sanya wa. A inda bai kai wancan cokalin ƙarfe tsada ba. Shi cokalin ƙarfe shine wanda yake mai tsada to sai a ba ma mutum yaci a nan ya bashi anan. Amma cokalin roba mutum sai yaci ya tafi da shi sabida ƙarancin tsadar shi kuma shi ana yin shi ne da ainihin roba roba kuma tsadar shi mai sauƙin kuɗi. Yauwa. Wannan su ne kashi biyu na cokali. Duk da haka kuma cokali ya ƙara kasuwa zuwa gida biyu ko uku akwaii cokali mai yatsu ma'ana cokali mai yatsu kenan kwai cokali kuma mara yatsu. Cokali mara yatsu shine wannan wanda muka gama bayani yanzu. Sannan akwai cokali mai yatsu. Shi wannan cokali mai yatsu cokali ne amma ba normal cokali ba. Ba kamar sauran cokula ba. Cokali ne wanda ake daba tsakiyar shi ake ma shi ainihin wato in yatsu domin a ji daɗin yin amfani da shi wajen yin wasu ayyuka mabanbanta waɗanda suka sha banban da wancan aikin wanda wancan cokali zai iya yi wanda yake haɗe. Shi dai wannan cokali mai yatsu cokali ne kamar sauran cokula. Sai dai shi raga raga yake an ainihin wato tsaga tsashi an fidda mashi hannu. Wannan cokali akan yi amfani da shi ainihin wato wajen cin abinci wanda yake mai dogo kamar irin cin abincin taliya, kamar irin cin abincin indomi, ah, da dai sauran abu wanda yake dogo. Akan yi amfani da wannan cokalin a naɗo shi a jiki a naɗo wannan abincin a jiki a kai baka a ci a sauƙaƙe. Tunda shi wancan cokalin na farko normal, mai normal ɗin shape wanda shape ɗin shi yake lpia lau ba datse-datse ba, ba zai iya ɗakko abincin ba kamar yadda wannan zai ɗakko shi to shi ya sa ake yin amfani da wancan ɗin. Shi ya sa ake yin amfani da ainihin wato mai yatsu wurin cin abinci wanda yake dogo ko kuma abinci wanda yake wanda ake cako wa. Yauwa. Kamar wannan yake abinci mai ƙulli-ƙulli kamar irin ɗanwake, kamar irin waina, kamar dai irin abinci wanda yake ƙulli-ƙulli wanda ake iya ci ko wanda ake iya ainihin wato cako wa. Yauwa.

Ah sauro net. A ƙasar Hausa ko Hausawa suna ce masa gidan sauro ko ragar sauro. Net kalma ce ta Turanci amma da Hausa suna ce mashi gida ko raga. Wanda net da Hausa yana nufin raga. Ko, eh hen to shi ai amfani sai Hausawa suke amfani da wannan kalmar sai su ce ragar sauro ko kuma gidan sauro. Eh ina yin amfani da ragar sauro yayinda nazo kwanciya. Musamman yanda yanayi na lokaci ya kasu izuwa gida biyu. Akwai lokacin zafi akwai kuma lokacin sanyi. A lokacin sanyi mukan yi amfani da shi ne idan muka fita waje wajen kwanciya. Mukan sanya shi domin ya kare mu, domin ya tsare mu daga ainihin wato sauro. Mukam sanyaci sannan mushiga cikinci sai ya tsaremu koh yakare mu daga ainihi wato cijon sauro wanda cizon sauro yakan haifar ma mutum da cututtuka iri iri, kala kala kala. Kuma shi mahimmanci ko amfanin wannan abu kenan ainihin wato maganin wannan sauro. Shi dai wannan gidan sauro abu ne wanda aka yi shi domin bada kariya ko bada tsari ko bada rigakafi ga ainihin wato sauro. Saboda kada sauro ya riƙe cizon mutum. Domin cizon sauro ɗin yana haifarwa da mutum ainihin wato cututtuka daban daban, kala kala, iri iri. Shi yasa ake yin amfani da shi domin kare kanka daga ainihin wato sauro. Yanda sauro bazai cijekaba balle kakamu da rashin lahiya balle woni abu makamancin haka yayinda za a shiga, akan ɗaura shi ne iya da kusurwa ƙwara huɗu. Akan sanya igiya a dukkan kusurwoyin nan ƙwara huɗu. Ah ainihin wato hangade su a sama. A maƙale su ko a ɗaura su ko a saka su a ainihin wato sama. Domin ainihin wato su tsayar da wannan gidan sauro. A inda mutum zai shiga ƙarƙashin gidan sauron ya kwanta. Shi wannan gidan sauron sai ya hana wannan sauron da ya ƙaraso ga jikinka ma balle ya cije ka. Tun da ka sa gidan sauron, kai kuma kana kwance a ƙarƙashin sa ne. Kenan sauron bai samu damar zuwa ya zo ya cije ka ba. Balle hanyar sanya maka rashin lafiya. Gidan sauro manya sukan yi amfani da shi. Ragar sauro ƙananu sukan yi amfani da shi. Ma'aurata sukan yi amfani da shi. Marasa aure ma sukan yi ainihin wato amfani da shi. Haka masu ciki, haka marasa ciki. Sannan ragar sauro ana samun ta ne daga abubuwa ƙwara biyu. Akwai gidan sauro ko ragar sauro na roba. Akwai ragar sauro kuma na kwatin. Wanda yake na kwatin assalamu alaikum oga barka oga du Allah wani aiki na kawo.